Tabbas karin magana tana ƙawata zance kuma sannan tana ƙara masa daɗi sannan lokuta da dama idan akai karin magana to tana bada ma'anoni da dama amma, a dalilin da ya sa aka yi wannan karin magana, shi yake nuna wace ma'ana take nufi. Dan haka, zancen da aka yi shi da karin magana ya fi ƙayatarwa, ya fi nuna hikima, kuma sannan ya fi isar da saƙo cikin sauƙi ba tare da dogon bayani ba. Ah ah maimakon zancen da akayi shi wanda babu karin magana kan iya yin tsayi kuma ba tare da ya bada cikakkiyar ma'ana ba wannan shine abunda na fahimta tsakanin bambamcin zance mai karin magana da kuma marar, marar karin magana.

Idan da ina da damar canja abu ɗaya a duniya, to abin da zan canja bai wuce tsarin shugabanci ba. Zan so ace duniya ta kasance waje ne na zaman lafiya da kwanciyar hankali, sannan waje ne wanda kowa ya cancanci ya rayu matuƙar yana, yana nan. Sannan wuri ne wanda mutumi bai cancanta ya mutu a hannun ɗan uwansa mutum ba. Matuƙar ba haƙƙin Ubangiji ya karya ba. Wannan zan so ace shi ne abin da na iya canjawa, a ko ina asabar da, asamar da shugabanci mai inganci, inda al'ummar wannan waje za su yi rayuwa cikin mutunci da inganci sosai. Inda ina da damar canja wani abu, to tabbas da wannan tsarin zan canza. Domin tsarin da ake kai tsari ne da yake daurewa rashin gaskiya gindi, yake zaluntar na ƙasa kuma yake ƙara wa na sama ƙarfi. Zan so ace wannan tsari ya canja be cigaba ba. Zan so ace rayuwa ta fi haka daɗi da kyau da aminci, ba kamar yanda ake rayuwa a yanzu ba.

Gaskiya, tsadar kayan lefe da na aure, a al'ada ce da take wahalar da masu ita. Saboda ta zamanto wani ɓangare ne wanda sai an yi shi kafin a bada aure. Sakamakon hakan ya jefa mutane dayawa cikin wahala da ɗawainiya. A ɓangaren miji, al'ada ta nuna cewa sai ya mallaki muhalli nasa na kansa, kuma sannan sai ya haɗa kayan lefe. Wannan lefen, kuɗi ne wanda ya kai a ce shi wannan matashin da zai yi aure ya ƙafa jari da shi domin gina rayuwa mai inganci. Amma haka zai ɗauka ya je ya sayo kaya ya kai wanda kaya wasu daga cikin kayan ma bai zama lallai ayi amfani da su ba. Wannan tabbas al'ada ce mai wahala da take buƙatar sauyi, ko kuma take buƙatar rangwame a cikinta. Haka zalika a ɓangaren su amarya kuma, shi mahaifi da shi ne zai aurar da 'yar sa, toh shi ne yake da haƙƙin gina, a saya mata gado, katifar da zata kwanta a gidan wani, da kuma kayan da zata dafa ma wani abinci, kujerun da wani zai zauna a kansa a falo, da abun da zai yi kallo ko kuma firijin da zai na ajiye ruwa, duka mahaifin mata ne zai saya ya kai wa mijin 'yar sa. Wannan wanda ita ma al'ada ce wacce take da wahala ga dukkan wanda zai aurar da 'yar sa. Wanda inda za'a bar abin ya tafi yanda ya kamata. Miji shi ne zai samar da mahallin da mace za ta zauna, shimfiɗar ta, abun da za ta dafa masa abinci. Sannan ita kuma shi kuma mahaifin mata shi ne zai yi mata sutura kafin ya aurar da ita. Wanda wannan sutura za ta dawo alhakin wuyan mijinta ne bayan ya riga ya aurar da ita. Dan haka wannan al'adu suna da wahala sosai. Za'a sauƙaƙa idan aka ƙayyade yanayin a lefen da ya kamata a kai, ko kuma a iyaye maza suke neman masu neman auren 'ya'yan su da su biya kuɗi maimakon su karɓi kayan lifi.

Eh gaskiya ina sanya tunatarwa don ayyuka. Duk sanda wani babban al'amari ya taso wanda bana son na manta, so nakan saka tunatarwa a kan wayata domin ta zame min. Jagorar da za ta tunatar da ni wani abu mai muhimmanci da yake tunkaroni ko kuma ya taso. Kuma na samu damar aikata wannan abun ba tare da ya wuce ni ba, sabida sau tari nakan iya niyyar yin wani abu mai muhimmanci. Amma sakamakon rashin saka tunatarwa, sai wani al'amari mai muhimmanci yazo ya wuce ba tare da na aikata shi ba. Wani lokacin har sai dai daga baya na tuna, sai inche ni ko anayi niyyar yin abu kaza da abu kaza. To wani lokacin kuma zakaga abin ya riga ya wuce ma ba damar ka aikata shi.

Lambobin banki wanda ake kira USSD suna da sauƙin ah amfani wajen sayan katin waya ta banki, tura saƙo, musamman saƙon wanda yake ƙaramin kuɗi ne, ba babba ba. Don haka suna da sauƙin amfani. Ni da in ke amfani da First, First Bank, muna amfani da star, H94 star. Sai mutum ya saka kuɗin da zai tura, sannan ya saka star, sannan mutum ya saka lambar da zai tura wannan kuɗin akawun nan banki nan. In lambar waya ce kuma, sai ya saka lambar waya. So, sannan akwai azaben kuna irin su opay da inke amfani dasu wanda ɗari shida da shida ne code dinsu suna da sauƙi sosai. Gaskiya kuma ba tare da intanet ba, kana iya yin amfani da su ka tura saƙon kuɗi ko katin waya zuwa wanda kake so cikin sauƙi.

To, unguwarmu tana da daɗin zama domin unguwa ce wacce kusan duka wanda suke zaune a cikinta suna da alaƙa da juna. Don haka irin zantuttukan da ake taunawa, tattaunawa idan an zauna a majalisa za kaga suna da alaƙa da kowa wanda yake zaune a wannan waje. Sannan, a tasowarmu anguwa ce wacce ake mata laƙabi da anguwar 'yan boko kuma anguwar mutane masu tarbiyya. Ba unguwa ce gaskiya da ake kasuwanci sosai ba. Dan haka babu shago ko guda ɗaya a cikin anguwannan da yake aiki. Muna son tane domin sabida duk wanda yake rayuwa a ciki muna da alaƙa da shi ko dai ta jini ko ta zumunci ko kuma ta auratayya, ko ta auratayya. Wannan shine a abu kaɗan da zan iya cewa a game da unguwarmu.

Eh gaskiya muna da manufa na wata-wata. Ko wanu wata akwai abubuwan da muke nufawa mu aikata musamman na ƙwan da ya shafi kuɗi. Mutum yana iya tsarawa yace to idan wata yayi zai aikata abu kaza, zai aikata abu kaza. Sannan ba zai yi ka zaɓa ba zai yi ka zaɓa. So dan haka ina tsarawa irin abubuwan da ya kamata nayi a wata, abubuwan da ya kamata na siya a gida, yanda zan yi amfani da lokaci na, lokacin karatu, lokacin ibada, lokacin aiki da kuma lokacin hutawa tare da iyali, sannan kuma da lokacin bacci. So kowane wata ina tsara yanda zan tunkare shi, sannan kuma cikin yardan Allah ina samun nasara.

Abincin da muke jira a kowane lokaci na shekara abinci ne guda biyu, da hatsi da wake. Domin ƙuwa su ne abincin da muke nomawa, kuma ba ma mallakarsu sai shekara ta yi. Idan mun yi noma muna saka wake, muna saka hatsi. Dan haka duk ƙarshen shekara za mu jira shi. A sanu ne za mu yi uzururruka mu na rayuwa da shi. Za a yi, za a yi abubuwa da yawa na rayuwa da shi. Za a yi kunu, za a yi tuwo, sannan za a yi sadaka. Shi ko wake kamar shi ne sinadarin da aka fi amfani da shi da sakamakon wahalar mallakar nama da sauran abinci da ake yi. Wannan shi ne a taƙaice irin abincin da muke jira a ko wace shekara.

Aikin koyarwa aiki ne mai matukar muhimmanci da daraja domin na koyar, ni da ni malamin makaranta ne. Na koyar a wata a wata makaranta ta kuɗi, sannan kuma na koyar a wata makaranta ta gwamnati. Na ga bambanci da ƙalubale sosai. Abu mafi wahala shi ne idan aka ce, "A yau ɗaliban suna da ƙarancin tarbiyya." A matsayinka na malami, to hakkinka ne ka yi ƙoƙari akan tarbiyyar su, sannan ka yi ƙoƙari akan ilimun su. Sannan abinda na fahimta a matsayina na wanda yai koyarwa a makarantu guda biyu daliban da aka saka su a aji dayawa da waanda aka saka su a aji kaɗan ana samun bambancin saurin koya da fahimta wanda suke aji kaɗan, su kaɗan a aji sun fi fahimtar karatu sosai da wuri kuma sannan sun fi samun ilimi mai inganci akasari a saɓanin waɗanda suke da yawa a cikin ajinsu. Wasu abubuwan da yawa kana samun dama ka yi idan ɗalibai kaɗan ne. Kamar misali, class work. Kana iya ba da class work kuma a tsanake, ka duba shi ka ba kowa makinsa. Amma idan aji da yawa ne, hakan ba ta iya faruwa. Kuma sannan yaran in sun girma suna fahimtar kan cewa malan wane ya bamu gudunmawa a rayuwar mu, so don haka suka fi mutunta shi suka fi darajanta shi, wannan yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a koyarwa.

Tsakanin mu da mutane yanada matuƙar mahimmanci domin yana sa tausayi, da soyyayar juna. Sannan cin abinci tare da mutane na taimakawa ku shaƙu. Kuma sanna yana baka damar ka ciyar da wanda bai da damar ya ci a gidansa. Shiyasa mutanen da suka fi ƙaunar juna da shakuwa. Sakamakon mutum zai fito da abinci daga gidansa sannan ya gayyaci mutane su ci. So wannan mutanen da suka ci abincin a cikinsu akan iya samun wanda shi bai samu damar dafa abinci a gidansa ba. Dan haka zai zo ya haɗu daku ku ci ko kuma wani gidan nasa ba zai yi futa ci sa ba sai ya dan fito da abinda ya samu sai a haɗa da na al'umma sai a ci kowa ya ƙoshi. Dan haka haɗa haɗa abinci yana da matuƙar muhimmanci sannan rabon abinci ga makwabta yana da matuƙar muhimmanci.

Gaskiya duk wanda ba ya yin barci sosai yana illata jikinsa da lafiyarsa. Kuma zan ba shi shawarar yana yin barci, ya fara barci da wuri. Sannan yana da illa rashin yin baccin ga lafiyar kwakwalwarsa yana iya sa shi yana yawan mantuwa ko kuma yana yawan ruɗewa da wuri ko kuma tsufa. Domin rashin baccin na iya sa stress yayi yawa a jikin mutum. Kuma stress na iya haifar da tsufa da sauran abubuwa da kan iya illata jiki idan ba a kula da su sosai ba.

Gaskiya ni abincin da nafi so abinci guda a biyu ne. Na farko ina son faten doya da wake. Aaa musamman idan ya ci, ya ji banda aka sa masa banda aka yi fatan doya da wake. Sannan na biyu ina son shinkafa da miya da wake da kifi, miyar kifi. Wannan sune abincin da nafi so kuma suna da ɗanɗano mai daɗi. Aaa sannan basu da wahalar yi duka biyun. Yanzu misali faten doya, kun ga doya ce kawai da wake, sai kayan miya, sai kuma kifi kamar yadda nafaɗa. Sai ɗan lokaci ƙanƙani da za a ɗauka wa domin dafa shi. Dan haka yana bada ɗanɗanan da baya gajiyarwa kuma yana bawa mutum damar yaci ya ƙoshi sosai. Haka ita ma shinkafa da wake, waken yana zamai mata sinadari ga miyar kifi musamman in aka haɗa ta da ɗan ganyayyaki. Wannan zai taimaka lafiyar jiki domin source of energy ne, source of protein ne kuma sannan akwai fiber in aka saka ganye. Sannan shi kansa waken yana ɗauke da fiber mai kyau. Wannan shi ne irin abincin da nafi so gaskiya.

Gaskiya, mu bikin bikin Kirsimeti baya ɗaya daga cikin bikin da muke yi a fuskanta domin ba na maƙwabtaka da wa'anda da suke kiristoci ne. A inda muke zama, duka yawanci ba kiristoci ba ne, amma misali idan bikin sallah ne, ana rabon abinci gida-gida. Kuma sannan ana fitowa da abinci majalisa majalisa domin mutanen da suke waje suma su samu su ci amma muna samun labarin cewa anguwannin da suke zaune da kiristoci idan Kirsimeti ta zo su ma suna dafa abinci su miƙa musu gidajensu. Wannan yana nuna zamantakewa mai kyau, mai inganci tsakanin al'ummomi guda biyu. Wannan shi ne abin da zan yi cewa game da rabon abinci a inda maƙwabta suke bikin Kirsimeti ko wani biki.